Jandawalin aikin mu guri ne wanda yake da girma sosai yana da faɗi kuma kowa yakan samu yi aikin inda ya kamata. Guri ne wanda an ƙera shi da abubuwa na baturaye da abubuwan zamani saboda a ga aikin yayi kyau. Da ga cewan an samu cin gaba an samu cimma buri a gurin aiki.

Eh rubutuna yana da kyau, da shekaru lokacin in naka ina da sauri, in ina da abubuwa a gaba na ko kuma ina sauri. Wani sa'a bayi da kyau, wani sa'in kuma bana sauri kuma a nesa nake kuma ba abin da zanyi kuma ba inda zanje to yakan yi kyau sosai. Amma da shekaru san wani lokacin akwai abubuwa da yawa a gaban ka, kana son ka yi abubuwa yakan saka kai gaya musamasa to shi ne wani lokacin sai a hankali.

Ina kwana a kangaɗo ne ba a ƙasa ba. Da shike wani lokuni wani sa'in in na ji aiki ko kuma na yi aiki na gaji sosai yakan sa in kwanta akan ƙasa. Saboda kwana a ƙasa yana cire gajiya. Shi ne abunda muna kamar yadda ne ko kuma abune na zamanai su kakannin mu muka ɗauka. To a lokacin da ka gaji sosai zaka kwanta a ƙasa saboda gajiya ka yi fita. In kuma kana jin daidai ne zaka iya kwanciya akan gangado. Ni gaskiya kwanciyan ƙasa yana ban wahala. Ba na iya kwance a ƙasa a gangado nake kwanciya.

Wani, eh wani sa'i ina karatu kafin in kwanta. In ban gaji sosai ba ko kuma na ga kamar zan kwanta da wuri, yakan sa ko kuma in ban da shirin tashi da wuri, bana shirin fita da safe, na kai ni karatu kafin nan in kwanta. Amma lokacin da na gaji sosai bana yi. Kuma karatu yakan ƙara wa mutum sani, yakan ƙara wa mutum ilimi, yakan kai mutum inda ma bai taɓa zuwa ba. To akwai abin da za ka karanta a takarda amma za ka ji kamar kai ka je wurin ne ko kuma abu ya taɓa faruwa. Abun da kake karantawa takarda ya ƙayi kamar abu ne wanda ya faru da kai. To yana da kyau a dinga karanta takarda, ko da ba lokacin bacci ba. Mutum ya samu lokaci, ko a wurin aiki, ko ya samu baya wuna abu. Mai makon ka zauna shiru, sai ka ɗauki takarda ka karanta. Haka din yana da kyau.

To, daman mutum ya je gurin aiki ba da cike akwai sai dai in kira ni ya zama to na aiki. Bayi da adadi in kana gurin aiki wani lokaci zaka samu kira ne da wani ofishin yake kiran ka. Amman dai ansa normal kira ne. Gaskiya bana cika ansa kira in ina gurin aiki. Saboda ya kamata kana gurin aiki ka zamanto da focus, ka zamanto hankalin ka yana kan aikin da kake saboda abun da kake yi ya samu ya zamanto da ya zamanto ingantacce. So ya kamata duka abinda mutum yake ya sa hankali sosai a kai akan abun da ya kai shi. So bana cika ansa kira a gurin aiki.

Dafa ƙwai na da nake son shi, na fi son soyayyen ƙwai. Eh, soyayyen ƙwai ya fi daɗi, dafawan ma in an dafa ya fi mun daɗi amma gaskiya ko da dafa wansu yakan zamanto suna son shi rabi da rabi kar ya yi nuna liɓis amma gaskiya in zan ci ƙwai da faffafe na fi so ni in dafa shi ya dahu sosai har ciki saboda na fi jin daɗin ci. Ni inna dafa shi rabi da rabi bana kan ji daɗin shi ya kanmun kaman ƙyama ƙyama. Dudda dai cewan shi ya fi aiki a jiki in an dafa shi rabi da rabi ɗin kar ya nuna liɓis ɗin yafi aiki a jiki. Amma ni na kan dafa shi liɓis gaskiya kuma bana cika dafa shi in ba ya kama ba na fi son soyayye, inna dafa maybe ina ƙyuya amma kuma in ina son ci da daɗi rai inda nake son ci na fi son soyayyen ƙwai.

To ka ƙaffafa baya wasu lokacin, to ga shi nan dai ni ya da kamai na faɗa kan wannan baya na kaman ya na mun ciwo lokaci mafiya nakan kwanta a ƙasa ne. To un kuma na nemo wanda nake, wanda zai ƙaffafa muka bayan. Yawanci zaka samu ƴar uwarki take tana kusa za ka ce to ƙaffafa muka baya. To yakan zama to ko ƴar'uwa ne ko kuma ɗan'uwa ko kuma miji ko mata. Sune da shki akwai inda ake yi zuwa musamman ana gyara shi saboda irin wannan aikin saboda motsa jiki. Za ka ƙafa maka har ka ji lafiya ya fi ai daɗin amma kuma wanda ba su da ƙarfin hali masu ƙarfin hali ne suke zuwa irin wancan wurin a masu wancan aiki. Kai da ba ka da ƙarfin hali a gida ne zaka nemi ɗan'uwanka ya ƙaffafa maka baya. Dan ƙaffafa bayan gaskiya yakan ji, yakan kawo sauƙi sosai. Lokacin da ka kanji sauƙi a jikinka duk su zafi zafi wanda kake ja gefe gefen jikinka ko kuma gaɓaɓan ka za ka ji sun yi sauƙi.

In ina da kuɗi mai yawa, ajiyan kuɗina na fi yin shi a banki sabida da wasu lokaci ba ka san abubuwa ba. A gida ajiye kudi a gida yakan zomunto da matsala sosai wasu lokacin. Wanda in kana da kuɗi mai yawa ni a banki nake ajiyewa. Amma nan ba za ka kasa irin wanda kana ɗan ajiyewa gida kaɗan sabida da uzuri na kaɗan kaɗan ko kuma uzurin da ba za ka sammanchi ba. Wani abun zai taso ba sai ka tsaya kana ɓata lokaci ka je banki ko kuma ka je kana cirewa ba. To wancan shi ma yana da kyau. Amma in dai gundin kuɗi ne mai yawa wurin ajiye shi ya kamata an yi banki ne sabida da dinga irin wannan aji abu ajiya. Saboda haka banki amfanin banki shi ne a ajiya. Ajiye kuɗi a banki ne ke sai dai in ka ɗan wanda bai wuce kuɗin mashin, bai wuce kuɗin za ka sayi abin kayan miya haka ba.

Goro abu ne wanda ba wai ko wane yake cika tauna shi ba. Duk da dai cewan tsoffai sun fi tauna goro, tsoffai sun fi cin goro. So ni ban san dalilin da ya sa su suke cin goro ba. Amma nan wasu, wasu lokacin matasa ma su kan iya cin goro, a lokacin musamman mata, wasu matan kodan ciki, wasu mata kuma su kan tauna ne sabili da in zuciya yana tashi. Akan ce in zuciyan mutum yana tashi, ka ga wani abu na kyankyami, kana ji kaman kana son ka yi amai. To inda za ka tare shi, ko kuma ka yi ga abun ƙazanta, za kaga zuciyanka na tashi. Kana ta tofe-tofen yawu. To ana tauna goro sabili da tare wancan irin yanayin. Amma nan yawancin masu tauna goro tsoffi ne. Ni ba na tauna goro, tsoffi ne suke tauna goro.

Gurin sadarwa a wurin aiki mu kan yi amfani da talaho ne, sai dai in mai shi in yana kusa da kai, maybe in kana kurin a ofisi ɗaya ko kuma ofishin ku na kusa da kusa ko kuma maybe kuna zona a guri ɗaya. Amman gurin sadarwar mu akwai talaho. In kana son ka mika sako ko kuma kana son ka yi tambaya za ka yi kira ne ta talaho sabida ka tambayi mai shi daga inda yake ba tare da sai ka ɓata lokoci ka tashi kana zuwa. Wancan ma ya zamanto hanyar ɓata lokoci ba. So gurin sadarwar mu a wurin aiki shine talaho, ya fi daɗin aiki, ya fi daɗin sha'ani kuma yakan kawo sauki a cikin duk abun da mu kan yi. Ka gaba sai ka ɓata lokoci ko kuma ka ɗauki kafanka ka je ba. Kana inda kake za ka kira mai shi, ka yi tambaya ko kuma ka-- ya tura maka duk abun da kake amfani da shi. To gurin sadarwar shine talaho.

To, wurin ana bin ka'idodin aiki saboda ka'ida abu ne akan tsara shi saboda agacewan an yi aiki ba tare da harshe ba, an yi aiki ba tare da rashin kula ba. Lokacin da aka ce akwai ka'idoji ko kuma dokoki a gurin aiki, abu ne wanda yake nuna haɗin kai ko kuma abu ne wanda yake nuna cewan wannan abun gudu abu ne na gurin jama'a. Ba ra bari kowa yayi ra'ayin shi ko kuma kowa yazo da ka'idar gidansu ko kuma da dokokin gidansu ba. Inda kaje gurin aiki akwai dokan gurin aiki. Ya kamata kowa ya bi doka saboda a zauna lafiya. Yayinda ana bin doka zaka ga abubuwan da ake tafiyar da shi ana tafiyar da shi ba tare da samun matsala ba, ba tare da kawo son zuciya na wani ko na wata na gidansu ba. So in kazo gurin aiki ya kamata dokan da aka tsara a gurin aiki shine za'a bi. A zauna, a bi dokan nan, a zauna lafiya yakan sauke kuma yakan kawo, ah, kawo hankalin mutane zasu zama da focus a gurin aiki.

To, miyau dai abu ne wanda kake tarawa a bakinka a lokacin da maybe kayi kyankyamar abu ko kuma to ban san mata masu ciki su na sun cika tara miyau a bakin. So miyau wannan bai kamata duk inda kake in ka gani ko kuma lokacin da kake je ka tofa, ka tofa shi inda yake ba. Ya kamata miyau inda zaka tofa ne a inda ba mutane ko kuma duk inda kake in ka ga cewa akwai mutane a wurin, za kayi gefe ka tofa miyau ba tare da wasu suna kallon ka ba. In ka tofa ma ya kamata dai a banɗaki ne sai ka wasa ruwa ka sa ruwa ya tafi da shi ko kuma in a gefe ne a ƙasa, za ka ɗauki ka sa ka rufe akai saboda bai da daɗi a lokacin da ka kai tofa miyau mutum yana kallon ka. Bai da daɗi a lokacin da ka tofa miyau ka barshi haka wani ya gani, yakan kawo yana sa zuciyar mutum ya tashi, yana sa kyankyami bai da daɗin kallo. So a lokacin da mutum zai tofa miyau, yayi gefe inda bawon da yake kallon shi ka tofa ka zuba yawo ko kuma kayi gefe inda bawon da ake kallon ka ka tofa ka zuba ruwa inda idanuwa za su gani ba. Hakan ya fi.

Bokati suna nan kala kala gaskiya. Bokata suna da yawa kuma kowanne da amfanin su. Akwai bokatayen da ake ajiye su a ban ɗaki sabili da wanki da ko kuma wanka. Akwai bokataye kuma da ake ajiye su ko a kitchen don ɗebe ruwan aikin kitchen ko kuma ɗan ɗebe ruwan deba ruwan aikin. Toh akwai bokataye da yawa, kuma a kayan aiki na wanda in akwai su sosai kakan ji daɗin aiki, aikin yakan zo maka da sauƙi. Sabili lokacin da kana son ka yi aiki in babu bokatayen aikin baya zuwa da zaka ga wani yana ɓata maka lokaci a kan sabili da rashin abun yi ko kuma rashin bokati din. Toh muna da bokataye da yawa gaskiya, saura na ban ɗaki saura kuma na kitchen wanda ake aiki da su na yau da kullum.

Eh nakan iya busa sake. Duk da da cewan sake ba abu ne wanda yake da kyau ba. Lokacin da mutum ya busa sake, yakan zamanto kama abu ne na raini. Ko da ce babba ne ya yi, ko da ce yaro ne ya yi, ko waye ne mai yi sake gaskiya, akan dauke shi kamar abu ne na raini. Baka mutunta mutum ba, ko kuma ɗauki mutumin da muhimmanci ba. So bai kamata ma abu ne wanda za same shi ba. Amma na rayuwa ne yau da kullum ko babba ko karami ana yin shi, ana busa shi. Du da da cewa ba tarbiyya ne mai kyau ba. Amma ana kan busa sake. Babba zai na busa sake. Ni ma ina busa sake. Da shike kamanni kam ya zamanto abu ne wanda a baya a lalle lokacin da ni ba wai na rena mutum ba. Ni kamanni na, na tashi ina a da sabo da shi. Na saba da shi. Sai ga abun da ma ko ni kaɗai ne, ne wanda sai ga na busa sake. Ni kaɗai. Ba a lalle tare sai ina tare da wani ko kuma wani ya ma abu na ɓacin rai ba. Ni ya bi, ya bi mun jiki. Amman da shike da na zo na gane cewa an mishi fahimta ko kuma an don an gwada shi da wanda cewa in ka busa sake reni ne ko kuma bai da daɗi. To sai na fara a kula sosai. Ba koyaushe ne nake son busa sake ba. Wanda daman abun da zai sani in busa tsaki da shike yanzu, na samu ƙarin bayani ko kuma ƙarin ilimi a kai wanda cewa ba abu ne wanda ya kamata za dinga yin shi haka kawai ba. To sai na rage yi amman ba haka ba, nakan busa tsaki.

Toh launin tawadan da nake amfani na fi amfani da shi shine baki. Sabili da duk da dai cewan da baƙi, da ja, da kore, da kuma blue duk ne abin da ya danganta ka cewa ofis ofis ko akwai wanda manyan da suna amfani da ja, akwai wasu kuma wanda suna amfani da baƙi, akwai wanda ma suna amfani da kore. Wanda ya zamanto in kana da babban matsayi a ofishi kamar su sanato naga su sukan fi amfani da kore. Amma mu mu a ɗalibai mun fi son a ɗalibai ana amfani da baƙi ne ko kuma ana amfani da blue. Yafi kyau a rubutu musamman baƙi. A lokacin da ka yi rubutu da baƙi yana fitar da rubutu mai kyau gaskiya yana amf yana sa rubutun yayi kyau. Yakan sa da shike takardan fari ne sai ya zamato baƙi da fari. Yana kyau in ka samu rubutun ka yana da kyau sai ka gan abin ya fitar ya zamanto abun sha'awa. Amma toh ni na ina amfani da blue ne da kuma baƙi.

Eh ina musafaha da mutane saboda in kana kusa da mutane akwai mutunci akwai mutane masu mutunci akwai mutanen da kuma abokai ne akwai mutane kuma ko da cewa en'uwan eh mutane ne wa da suna kusa da ku a gidan ku kamar yan uwa kamar makwabta to ya kamata ka zamo to masu muyi musafaha da mutane saboda rayuwa na yau da kullum ba ka san ina ne za ka san ci kanka ba ba ka san da waye ne nan gaba za ka san ci kanka ba.

To nakan dafa abinci ne in kai gurin aiki a lokaci. A lokacin da in kan na samu zan fita aiki ina tashi da wuri in dafa abinci in kai gurin aiki sabida lokacin da yayi, lokacin cin abinci yayi sai in ci abinci na. Amma wasu lokacin da baka fita da abinci ba gaskiya ko in naje gurin aiki in har ban tafi da abinci na ba yakan sa me yuwa ranan zaka samu bazan ci abinci ba saboda ni ba mutum bane mai son cin abinci a waje. Zaka samu kawai na je na saya ruwan lemo ko kuma na sayi ruwan 'ya'yan itace in sha. Amma nan bana cika cin abinci a gurin aiki wanda zan je siya sai da wanda ni na dafa na tafi da shi. Amma na suna zuwa su ci su siya a waje ko su siya a kan layi a ci. Amma nan ni nakan dafa abinci wani rana in dafa shinkafa wani rana duka dafa taliya in tafi da shi lokacin cin abinci yayi in ci.

Eh ina shirye, ina sabunta shirye shirye na kwamfuta saboda a lokacin da kake amfani da wani abu za ka ga wasu ana kawo sabbi sabbin shirye. Zaka an shirya wasu sabbi sabbi wanda in ka shiga za ka ga akwai bambanci sosai saboda ko wane rana a shirin mu duniyar mu na yau da gobe za ka ana ƙara inganta abun kullum. In ka shiga za ka samu an ƙara inganta ko da abu ne wanda kana aiki da shi. Zaka ga sun ƙara sabunta mishi version an inganta shi. Abubuwan da basa ciki a cikin tsoho za ka samu an sassaka a cikin tsoho. Duka ana yin shi ne haka saboda samu kawo sauƙi ko kuma kawo hanya inda za ayi aiki da sauƙi saboda kuma biyan bukata. Zaka samu wani abu da daman baka da sha chan in an zo an saka a sabo. Za ka ga aikin yazo maka da sauƙi za ka ga abun kuma yazo da inganci sosai. To ina sabunta shirye shirye na kwamfuta saboda yana da amfani sosai.

Gaskiya abun da ake saya daga kasuwa suna da yawa sosai bayi da kima. Saboda a lokacin da zaka je kasuwa, abun da shike akwai, a lokacin da zaka je kasuwa zaka riga ka sara abun da me kake bukata. Lokaci mafiyawance abubuwan da suka ƙare a gidan ka ne zaka rubuta su saboda in ka je kasuwa ka saye su. So akwai wur-- lokacin an ji zaka je ka sayi kayan abinci ne, su taliya ne, su wake ne, su shinkafa ne, su maggi ne, su barkono, su albasa, duk kayan abubuwan abinci. Wasu lokacin ma maybe za kana son ka sabanta abubuwan da ke ɗakin ka, kaman su fanka ne ko kuma su abun goge ɗaki ne ko su jaka ne ko takalma ne ko su hula ne ko sutura ne, tufafi duk dai babu inda babu. A kasuwa abubuwan siya suna da yawa sosai basu da adadi. Hada su gari, su agogo, su duka abubuwan nan. Abu nawa da bukata ne zai saka ka je kasuwa. Duk a yi lokacin da kake da bukata, kake da bukatan abu koma me kake da rash, in dai kana da kuɗi zaka je ka samu a kasuwa. To kai ne zaka san me kake da bukata kuma abun nan da kake bukata shi ne zaka je ka siya a kasuwa. Shi ne abun da ake siya daga kasuwa.

Kwarai kuwa muna kunna wuta da itace saboda itace wani abu da wanda na aiki da shi na gargajiya, da itace da gawayi da risho. Wanda da iyayen mu da shi suka yi aiki da shi. Yanzu an kawo hanyoyi na sauki. Hanyan baturan da ya kawo mana su su gas ko kuma su oven shine abun da yanzu ana cika amfani da shi. Amma harwa yau har wa gobe akwai wanda suna amfani da wuta na itace. Saboda da abu na gargada shi ke lokacin har yanzu suna aiki da itacen wasu ba su samu daman sayan gas ba wasu kuma har yanzu hali ba'a samu halin canja abun girki ba. Amma kuma indai ana kayi tarwa ko kuma yana kawo cimma buri da shi ke in kai sai wancan abun abinci ne zai dafa maka. In ka rage aiki da itace ma abinci ne zai dafa maka. Duk dai ana yi saboda da a ga cewa an cimma burin abu ɗaya. Amman abun da itace zai cimma buri shine abun da gas zai ciyar ciwa buri. Kawai dai bambancin shine itacen an fi wahala. Saboda da wa lokaci akwai matsaloli na hayaki in kana aiki da itace. Wutan itace kan zamanto da hayaki sosai fura wutan shi yakan zamanto da wahala. Amma kuma abun zamanin daya tafo ba ruwan ka da hayaki ba ruwan ka daga kaje kagyara itace ko kuma ka je ka horawuta ko kuma ka je ka yi wani abubuwa haka. To hanya ne da baturan ya kawo na sauki. Amma da shi ke yasasin mu ba ɗaya bane. Akwai wanda har yanzu ba su samu daman sayan wancan abu. Abun baturan da ya kawo mana sauki ba. Ana kan aiki da itace kuma ana kan aiki da gawayi. To ba inda ba a yi.

Na farka da safiya, lokacin da na farka da safiya abun da nake fara yi shine ya kamata ka tashi ka yi aikin gida, ka tashi ka share ɗakinka, ka gyara kan gadon da ka tashi, ka yi wanke wanke, ka share cikin gida, akwai ɗeba ruwa, akwai wanke wanke, akwai gogge guri, akwai kimsa guri, naɗe kaya, duk abin da ya zamanto aiki ne na gida. Ya kamata abin da mutum yake fara yake nan ya tashi da safe, a kimsa guri, a kimsa cikin gida, ya zamanto da tsabta. Ba mutum ya tashi a cikin gida ya zamanto da datti ko da ƙura ba. Yana da kyau abun da ya ta-- mutum ya tashi da farko abin da zai fara yi shine kimsa gida wanda yake zuwa bayan addu'a. In ka tashi a kan gado kana zaune a kan gado ko kuma ka iya sauka za ka iya yin addu'a. To bayan wannan addu'an abin da yake zuwa shi ne ka kimsa gida, ka yi shara da wanke wanke kuma ka yi shirya. Za ka je aiki sannan ka tafi aikin.

Nakan kare kaine daga sauro a guri ta wurin shigan gidan neti na sauro. Akan raba wasu lokuta a asibitoci kyauta daga gwamnati ko kuma a fesa maganin sauro a gida kafin nan dare yayi. Lokacin yamma akan fesa magani ko kuma a fesa magani a cikin gida ko a ɗaki. Amma farkon maganin da akan yi ya kamata in cikin gida da ciyawa ko so abubuwa. Akwai feshin da aka yi musamman wanda yakan kai kusan wata uku kafin nan sauro su ɗan zagayo. To, in an yi wancan feshin yakan jima sai kuma in suna zuwa ɗai ɗaya ɗai ɗaya kaɗan kaɗan akwai akan fesa daraddare in kafin a kwanta. In an fesa sai aɗan bashi awanni ko kuma mintuna talatin zuwa awa ɗaya haka kafin nan a kwanta. Akwai wanda kuma suna son shigan gidan sauro. Amma gaskiya ni bana cika son amfani da gidan sauro sabili da ni yakan sa numfashi na yayi sama sama. Bana iya kwanciya gidan sauro. Amma akwai masu kwanciya gidan sauro kuma yana musu aiki sosai. Ni bana cika kwanciya a gidan sauro, bana amfani da gidan sauro amma hanya ne na kare sauro sosai a gida.

Eh ina sanya agogo na hannu sabili da akanyi amfani da shine don a duba lokaci. A sa'anda kake aiki zaka saka kana duba lokaci amma nan gaskiya yanzu ba'a cika amfani da shi don duba lokaci. Ana amfani da shine sabida wanka, ka ga wankan ka ya fita, in ka sanya agogon hannu yakan saka yayi kyau. In ka sanya agogon hannu wannan don gaye akeyi. Amma ba don duba lokaci ba. Kaɗan ne masu amfani da shi yanzu sabida duba lokaci. Ni ma musamman bana aiki da shi saboda duba lokaci. Nakan sanya amma bana cika duba lokaci akanshi saboda zamani ne wanda a kodayaushe kusan kodayaushe kana rike da waya hannunka. Kuma in kana rike da waya hannunka akwai lokaci a kan waya. Nakan cika amfani ne da kan waya. Na hannu kuma yana zaman so a maimakon ado ne kawai.